Eh to, gaskiya inna tashi da safe ina duba ayyukan da aka turo min, inga wanne ne ake so da wurwuri don in fara yin su ayyukan kuma da ba'a san su da wurwuri sai in san yadda zan samu in zo in yi su akal lokaci don in tura ma mutane aikinsu karya kasance suna ta jira. Dan su ma za suyi aikin ne sai su tura ma mutane kayansu.

Eh gidan mu dai kullum ana shara saboda kada datti ya taru. Akwai bishiyoyi yi a gida, so wannan ɗinshi na kakkaba in ba a yi shara ba, zai iya taru ya bar datti. Ku da zeyi ba kyan gani. So kullum ana ƙoƙarin yin shara. Shi ma ɗaki ana shara, da safe da yamma, babban falo kenan, na mu kenan. Amma ɗaki na ni gaskiya ba kullum nake shara ba. Nakan ƙoƙari in yi in naga ya ɗan fara datti haka. Sauran ɗakunan su ma akan share su a kai a kai saboda ba wai labulaiyan na buɗe ba ne ba. Su ba wai datti na shiga ba ne ba sosai. Kawai dai ƙura ne da baza arasa ba nan da can ake ƙoƙari a share su. Kuma bayi so ɗaya ko so biyu a sati ake wawwanke su saboda kas su zama da datti. Shi kuma kicin kullum yana cikin shara ma. Dan ta an gama aiki anan ake yin shara.

A a gaskiya aba mu ba da sadakan abinci ma mutane, amma in yarage akan kira almajirai su zo su ansa ragowan don kai ya lalace, sai a ƙara yi wani sabon abincin. Yanda ake yi shine ba a barin abinci a zubda shi don ba babu kyau wulaƙantadda da abinci.

Eh gaskiya haddii, amma wani lokaci ma hada ga karɓe bakwai haka ni ke cin abincin dare, wani lokaci zai iya kai har tara bamma ci abincin dare ba. Wani lokaci ma abincin daren complete ba na ci dan in na ci na safe, na samu na rana, a nan ba zama iya zan iya in share kar in ci abincin dare. Amma in ya kasance ina jin yunwa, to gaskiya zan nema abinci da wurwuri irin ta kwasa ka in samu inci, in kuma na ji banjin cin abinci sai in nemo na ɗan abu da zan saka a baki, sweet haka ko ɗan biskit saboda kare kwaɗayi. Kusa ɗan adam sai da kwaɗayi. Eh yauwa.

Gaskiya tunda prepaid muce da ba waye postpaid ba, su wa in ka tinne ya karye da muce amfani da sai a ƙara ɗaura wa a kai asi ya a ɗaura. To in dai zan yi ci ma nan na wa ya ci kai wa kila zai kai fiye da dubu goma sha biyar ko tunda muna ɗanɗa kaya masu nauyi da yawa. Tunda ba waye samun wuta a ciki sosai ba a gummu haka sai sa wutan be da kuɗin be da nauyi sosai. Amma da aci yana da nauyi, kuɗin zai fi dubu goma sha biyar ɗanɗa. Dan da aci muna samun wuta kamar na awa goma kullum, gaskiya na tabbatarin kuɗin katinmu zai ma wuce dubu talatin. Amma tunda ba waye wutan ya kai awa takwas bane ba kullum, kuɗin katinmu bai kai, bai kai dubu ashirin ba yanzu haka.

Eh gaskiya, ni dai yanzu haka da hannun dama nake amfani da. Shi ne watakan ainifin dominant hand dina, da shi nake rubutu, da shi nake cin abinci, da shi nake wanka. Gaskiya ƙwaƙwalwa na ya saba da amfani da hannun dama, so zai yi wahala in canza in koma amfani da hannu hagu. Amma dai en gidan mu suna da baiwan iya amfani da har hannun hagu. So nasa ina danyi yi ƙoƙari, ina amfani da shi. Kwana biyu ko wani wata uku haka zan iya fara amfani da hannun hagu na yin abubuwa da yawa da yawa.

Eh gaskiya yanzu haka tunda ba wai ina da nawa kampanin bane ba, ina san in tara kuɗi in zo in buga nawa kampanin mu fara aiki daga nan. Ɗan mutun ya samu inda zai rin ƙa samun kuɗi na shigowa. Ko wane mako ko kullum maɗai ko kowane ma dai, ko kowa ne wata kana da kuɗin da ka sa zai shigo, ɗan ka san yadda za ka rinƙa rayuwa da shi. Tunda ba wai ina aikin gwamnati bane ba yanzu haka, so komi na kai na ne, eh kuɗin su asibiti da komi da komi. Su ba wai Kanada hane kuɗi da ka je tsammani da zai shigo ma ta wani gu ɓa ne sai sa mu ke san mu buga kampani. Ɗan mu samu inda kuɗi zai rinƙa shigowa a kai a kai in sha Allah.

Eh gaskiya sauran nan abu ne da ke damun mutane sosai balle a inda mu ke dinnan ta Arewa. Wallahi mutun na iya kama cuta da wuri inya, sauro suka cije shi to yanda mu ke yi shine akan sa piya-piya akai-akai a ɗaki. Sannan mu kan yi filitin watakan ainafi da irin su begon haka da wasu sinadarai daban-daban. Kusan kuma shara yana kawo yana karewa daga taruwan sauro. Yanzu kuma ina ƙoƙari in zo in saka net wanda zai riƙa kare mu daga sauro wanda gwamnati su ke bayarwa. Eh.

Eto gaskiya, kun san mutum shi bawai hali ɗaya yake da ba tun yana yaro har ya zo ya girma ya zo ya koma zuwa ga Allah. Gaskiya dai da ina yaro, na fi son wato Mr. Bigs a je a ɗan siya meat pie da ice cream da wannan. Amma tun da ana girma abuna caccanzawa ma rayuwar mutum, sai na zo yanzu dai a haka. Na fi son ɗan ci abinci daga irin su mama puut wata kan ainihin iyawo da ɗan susa sakwara da su egusi da amala da ewedu. In kuma ta samu sai in dai zan faɗi wanne ne nafi so. To gaskiya shi ne sakwara don yana ba da ƙarfin jiki. Gashi kuma akwai daɗi sosai. Wato sakwara da egusi kenan ko?

Gaskiya na fi son zama, saboda in mutun na zaune yafi hutawa amma gaskiya in dai ya kamata in na ji ƙafana ya dan fara tsami haka sai in tashi in da mike in dan je in zagayo haka. Amma na fi son zama gaskiya.

Gaskiya ba na son zama wajen da akwai hayaniya sosai. Na fi son in zauna a ɗaki na, in da shuru ne complete. So ban son shiga jama'a sosai. Na fi son in zauna inda babu mutane ma da yawa don in yi tunani mai kyau. Don in ka je ka zauna cikin hayaniya, ba za ka iya ka yi tunani wanda zai amfane ka ba. Za ka yi ta jin surutai ne.

Eh to kun san kuke-kuke iri-iri ne akwai na yara akwai na manya. Na yara in kana jin su zaka iya ka ce su yi shuru ko ka tambaye su menene ke damun su. Uhm, yaran da suka ɗan fara girma kenan tun da za su iya magana. Amma in jarirai ne sai ka miƙa su ga mamansu don a ba su abinci su ci don su samu siyi bacci. In na manya ne kuma gaskiya ka san su lamarin manya da ban ya ke sai ka ji me ya faru da me yasa suke kuka da kuma taya zaayi a sauwake musu a kawar musu da abinda ke da munsu so kasan daban, wata kan ainihin abin da za ka yi daban-daban ke nan don ka kawar musu da kukansu. Manya ka nemi musu yadda za ka sauwake musu, yara kuma ka ɗan tsoratar da su ka koya musu hankali. Kananan jariri kuma ka mika su ga iyayen su don su san yadda za su daina kuka.

A'a, a'a, a'a, ai amfani da intanet ko wani second ne, indai ba wai barci nake yi ba, data na na kunne almost all the time kenan, watakan ko wani lokaci. Dan in ga ko an tura mun aiki ko kuma in ɗan zagaye, a, watakan ainihin gizo-gizo ko kuma in ga me ke faruwa a duniya. Kun san yanzu rayuwa in ba wai kana da data bane, za ka ji lam. Toh gaskiya kullum data na na kunne a ko wani lokaci ma zan ce.

Eh gaskiya in aka zo gun yanke shawara, zan tabbatar cewan abin da aka zo yanke shawara akai, abin da na sani ne ko na iya. In dai ba abin da na sani bane ko ban iya ba, sai a nemi wanda ya iya a tambaye shi a ba da shawarar yanda za a yi, sai abu yadda suka ce. Amma indai ni ne nasan yanda zaaiyi gaskiya zan tabbatar anbi dokokin da zan ajjiye dan a cimma burin abin da ake so. Dan kafin na yi magana, sai na tabbatar na san abin da ake neman shawara a kai. Dan aka bi shawarar da na bada da dokoki da na ajiye, za a cimma buri in sha Allah.

Eh to tun da ni wa takan ainafin cin gashin kai na nike yi ba wai kamfani nike ma aiki ba ko da tsakan dare ma ina yin aiki in ta kama. Tun da daga gida ne nike aiki ba wai sai naje wajen da ake yi da mutane ke son aiki ba kafin in yi. So lallai ina aiki ko bayan lokacin tashi yayi, bazan ma ce ina ma da lokacin tashi ba kawai ɗayan biyu ne akwai aiki ko kuma babu aiki. Za'a iya yi ko baza'a iya ba in za a iya yi a yi, in ana so da wuri a musu ko ƙarfe nawa ne ba mu damu ba.

Gaskiya a da in aka tambaye ni zance, baɓa abun da na fi so kamar irin abinci mai yaji sosai. Saboda ɗanɗanon shi akan harshe da banne, yana sa kaɗan ji daɗi sosai. Da yanda ya jin ke raɗaɗi radadi, amma dai yanzu tun da ni ina da olsa haka, gaskiya ina ƙoƙarin in gudan ma abu mai yaji dan ya kanta da man da olsa yaji. To gaskiya yanzu ban san abinci mai yaji.

Eh, tunda bani nake wanke tufafi na ba kawai sawa nake yi in na gama in sintaru sai in miƙa a wanke min in an gama sai in biya. So duk da sintaru kawai miƙawa nike yi ƙila ya kai so biyu a wata daya kenan. Amma dai kan sa kaya ƙila in saka kaya so daya so biyu kawai a rana, rana biyu kenan. Sai in cire in sa wasu sabbin kaya saboda bai kamata arinƙa zama cikin datti ba.

To fa gakiya babu wani abu, didan ke jin tsoro haka sosai. In ba wai. Wutan jahannama ba da kuma kyankyaso mai tashi su na da bada tsoro sosai.

Gaskiya in zan ki manta awowi na wanike amfani da waya na, akowa na rana zai wuce awa goma sha biyu zai kai sha uku. Saboda an ninke abubuwa da yawa kamar an san kuɗi da neman kuɗi da duba yanar gizo gizo.

A'a gaskiya ban iya dinki ba amma ina dizayn da ake ɗora wa akan kaya, irin manyan riguna da kaftanai da kuma kayan mata ma duk zan iya dizayn da za'a sa a kansu amma de ban iya dinki ba.

Ehh gaskiya nafi zuwa shagon da ake saida abubuwan ci. Saboda in yi siyayya. Sai kuma wane shago neni ke son zuwa next, ina zuwa shagon aski da shagon abokina.

A'a gaskiya ban ajiye wayana sosai, yawanci wayana na hannuna, ban de ba wai ina dawani uziri bane me ƙarfi da zai sa in ajjiye wayana kanne amfani gashi sabuda yanamin anfani sosai.

A'a, yanzu ba mu kunna kyandir a gida. Mun fi amfani da wutan lantarki saboda ya fi saukin amfani, da kuma bi bai da bada wahalan kunnawa da kashewa da siyan ashana da kyandir, da inda za a ɗaura da yanda za a zubar da shi, da kan in an gama amfani da kyandir.

Ee to tunda ina nike babu lift sosai nafi hawan mataakalaa, amma dayi inaa hawa lift wani lokachi. In zan zaɓun wanna nafi so gaskiya nafi san mataakalaa danya fi daɗin hawa nafi balance anan.

Eetu, fulawun nan da na fusoshi ne kore, dan yafu ɗaukan ido, yana da daɗin sawa kuma don baya ɗaukan zafi in ka fita a cikin rana ma. Sannan ance yana mun kyau a jikina sosai, so gaskiya ina san kalannan.

Eh to, gaskiya nafi kwana a kan gado amma in ta kama inna ji jikina yana ɗan man tsami sai in kwana a ƙasa don jikina yayi, ya dawo daidai. In ji ko ina ya dawo lau.

Eh, to ai ina ji tsaki baida yin wahalan yi ko? To gaskiya na iya shi sosai ma kuwa. Mutane da yawa ai sun iyi ina ji ban taba ganin wanda be ma iya tsaki ba a rayuwa na, dan bai da wahala ai.

To tun da ba wai ina da kuɗi bane sosai, ina dai ƙoƙarin in tara abin da zai yiwu, in ajje shi saboda in tatashi ana sayin, a yi amfani da shi amma ba wai ina tara kuɗi bane ba sosai.

Eh gaskiya na fi son amfani da fensir, dan yana ɗan maƙali wa in kana rubutu da shi a kan bairo da yake tafiya zarzarzar wani lokaci ya ma guɗu. Da rubutun in ba kai a hankali ba. An fa yi mistake in ana rubutu da alƙalami akan fensir, su gaskiya na fi son fensir.

O wayi watu apps na news ke nan ko ko wani iri ke nan. Indai apps ne na news gaskiya bana, ban kallan irin su BBC da a waya da su CNN, amma dai ina samun labarai na ne ta platform wato ne X.

Eh, masha Allau muna bun dokoki na aiki. Yanda aka sa shi ya kasance don in mututun bebin doka ya zama ɓata gari kenan ai. To muna ƙoƙari muga cewan mun bi dokoki yanda yake don ka asamu matsala a ko ina ma.

Eh to in dai rubutu ne na typing gaskiya ban san ko ina da sauri sosai ba amma in dai rubutu ne na hannu bazance banda sauri ba, amma bawai inada sauri sosai ba dan in ana karanto mun abu in rubuta zan iya in bu me karanta wa ina rubuta wa, in dai ba wai yana sauri bane sosai.

Gaskiya na daɗe ban je hutu ba so, ban san ina nike san in je ba, amma dai da ina son in je irin Abuja haka, in je gani ƴan uwa da abota arziki. Amma wani lokaci na kan je Sokoto, in je inga wadanda na sani acan ma.

A'a ba kullum na ke duba kalanda ba, sai ta kama in ina son in san wane rana ake ko akwai abin da nake jira ya faru. In ina da wani sha'ani da zan je, na kan duba kalanda in ga yaushe ne zai faru sha'anin da in sar ranan da zan je.

Eh, abubuwan da ke sa ni dariya gaskiya suna nan dayawa. Akwai littattafai da nake son karantawa, akwai kuma barkwanci da ake yi a watakan ainihin, yanar gizo-gizo irin su TikTok da X. Sannan kuma irin in muna labari da iyalai su ma su kan ɗan sa ni dariya. Sai kuma ni ma na kan ɗan sa kaina dariya idan na tuna da wasu abubuwan da ya faru a da.

Eh to alhamdulillah gidanmu babu ƙasa, dan anyi siminti daga gate har zuwa inda ɗakuna suke. So gaskiya babu ƙasa amma dai a wajen gidanmu akwai jan ƙasa.

Eh gaskiya, eh ina jin damuwa. Nakan ɗan zauna in yi shuru dan in yi tunanin yadda zan fita daga damuwan amma in ba, ban samu yadda zan yi ba. Nakan kwanta in yi bacci in na tashi sai in yi tunanin yadda za a yi don a fita daga damuwan, ko kuma in samu magabata na in je in tambaye su ya zan yi in fita daga damuwan da nake ciki.

Eh, bangon kalanmu wato launin ƙasa ne. Eh, duka gidan ma in dai ba wai cikin ɗakuna ba cikin ɗakuna ne aka sa wani fari wasu kuma aka sa wato brown da bai da nauyi sosai.

Gaskya takzi yafi mun daɗin harƙa, saboda kai kaɗai ne daka kasance a mota in ka shiga don bos yana da mutane da yawa. In kuma ba ka da kuɗi sai ka shiga bas ɗin, dan a kai ka inda za ka isa ba tare da ka kashe kuɗi da yawa ba. Amma in bai akwai kuɗi na fi son in shiga taxi ba tare da takura ba daga wasu al'umma.

Eh to, inda magani da aji akan ƙungiya ne, mu kan ji ya, me su ka tattauna aka yarda a kai, sai mu bi yadda suka yarda a yi. In kuma wapa a samu yadda za a yi ba aka tabbaye mu yadda za a yi sai mu bada namu gudummawa. In Allah yasa an ɗau shawara tu sai a goge ma Allah.

Eh to ya danganta da a ina ne an dai nawa aikin da nike yi ne, wanda nike ɗan samun taro si si, to gaskiya da wato kan ainifin da kwamfuta ne, si mouse da su nake design sai kuma waya da nike tura ayyukan da nayi. In kuma ya kasance aiki na gida ne, tsintsiya ne da shofar sai mop suke nan.

A a, yanzu de bana amfani da net na sauro amma muna dai amfani da maganin sauro ne dasu filit da fiya-fiya. Amma ya kamata inzo in fara amfani da net na sauro.

A'a gaskiya bai cikin ra'ayina zuwa gidan fim saboda ban ga amfanin shi ba. Duk abin da ni ke son in kalla zan iya kalle shi daga gida. Bantaɓa ma zuwa gidan kallon fim ba indai bawai gun kallon ƙwallo ba nataɓa zuwa a da.

Gaskiya ban son buɗe taga a ɗaki saboda ƙura da zai shigo da kuma ɗan sauro da ƙudaje haka. Kun san suna ɗan samun dama suke faɗoma mutum ɗaki.

Eh gaskiya tun da data na na kunne a kowane lokacin in aiki na ke bi, ina ganin in na ji ƙara cewan saƙo ya shigo nakan duba me aka turo in aiki ne don in san ko zan yi shi yanzu ne ko anjima. A'a eh to gaskiya ina duba saƙonni a lokacin da nake aiki.

Eh gaskiya muna inganta aiki, yanda muke dubawa shine mun gama aiki mu kan tabbatar yayi daidai da abin da aka aiko mana muyi. In bai yi daidai ba sai muyi gyara in da ya kamata in yayi daidai kuma sai mu aika ma mutane abin su.

Eh to, mu kan yi gaisuwa da aka saba kafin a shiga, abin da ya kawo mu mu kan tambaya ya iyali, da dai sauransu. Sai mu je abin da ya kawo mu, don ba mu da lokacin da za a zo ai ta ɓatarwa.

Gaskiya ba kowane lokaci bane nake cin goro in dai ba wai. An kawo bane na ɗaurin aure ko suna haka. Ban cire kuɗina in siya goro, ban ga amfanin shi ba. So gaskiya bana, ban cire kuɗina amma dai ina cin goro in ta samu.

Eh to inna ga dan zare ya fito a jikin kayana mukan cire kaman ko wani dan adam dan kada kayanmu yayi kamar ba alura da shi. Kasan ɗan adam daga tufafi a ke gana shi.